Meye kake yi da farko lokacin da ka isa office. Farko da nake yi idan na shiga ofis addu'a nake, saboda ya fi komai muhimmanci. Sannan sai in duba jadawalin aiki yaya yake mai kuma da ai na ra.

Kana iya duba lambar QR, eh lambar QR a sau biyu gare shi. Wani sa'in kana da a, a mashin na dubawa ma wanda zai ɗau hoton sa kawai. Kawai zai dai kasa kuma zai ɗaukar ma lambar QR batare da wahala.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? A rana mafi kyau a mako ni a wajena ita ce ranan juma'a. Ranan juma'a ya fi kowana rana a fa'ida kuma ya fi kowa burge ni.

Wanne fure kake fi so? To ni dai ba ma abocin son fure ba ne, tunda ni ba mai soyayya ba ne. Ƴan soyayya su ne mayun fure wanda za a ba 'yan mata a yanka, a cire fure a ba su. Ni ba wani soyayya ba ne, na ruwana da fure.

Kana kunna sanarwar apps, wato wannan shine bature dake cem notification? Eh, akwai apps, apps ɗin da gaskiya na kunna sanarwar su, akwai wanda kuma na kashe saboda bana buƙata su. Suna damun mutane da yawa.

Kana kwana a ciki. Ina kwana a ciki, ina cikin ɗaki ko a kicin. Wannan tambayan naku be batubbar robar don aka banda mu sanin ban ba kuwa kai.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? A'a, daga baya iyayen latti ke nan, Allah ya kyaye, duk inda zani ina zuwa da wuri. Ni mutane ne da muna son punctuality, mu je wuri da wuri. Amma zaka gan mutane su cema wai "African time", alama ne kawai na rashin cika alƙawari.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki tab karɓan kira karban kira aiki akwai sau da dama saboda muna aikin industrial area, inda kowane lokuta hankalin ku yana kan mashin. Kuma inda matsala za'a nemeka.

Kana amfani da sauron net wato net ɗin sauro ke nan. Ina amfani da shi sosai saboda sauron garin mu tab mayu ne. Baka amfani da net ɗin sauro sai su kashe ka.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Wato shan ruwan 'ya'yan itace yana da matuƙar amfani amma gaskiya za ka ga wuraren mu itatuwan basu da ruwa daga koko sai kwakwa su kaɗai suke da ruwa a 'ya'yan itacen su.

Mene ne lambar ku mai albarka? Watomu anan ba ma amfani da lamba mai albarka. Sa'adai yana daga gun ubangiji ne, dan haka ba wa wannan mahammalar mike da shi da na wani lamba mai albarka.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin waya na kusan kowane lokaci, amma dai in zan kwanta nafi caja shi saboda in tashi intaraddashi ya cika.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Wato abin da nake yi in kammala aiki a lokaci shine nike ƙoƙari na shirya aikin yanayin sa. Aikin da aka shirya sai kaga an gama shi a lokaci. Amma in dai baka shirya aiki ba, sai kaga ya baka wans mamaki har lokaci ya gudu ya bar maka.

Wanne aikin gida kake yi kullum? Shara. Shara ita ce aikin gida da nake yi kullum. Ɓacin shi ba wani aikin danake. Sauran kuma ajiye su nake, sai ran da ya kama.

Kana iya tuƙin mota, kwarai kuwa ai tuƙin mota ba wani abu mai wuya ba ne. Abu ne da tum mana yara ake koya mana kuma mun girma munga ana yi, mara muka ɗanɗanawa,

Nawa matashin kake amfani da su? Matashin kai da nake amfani da suƙwara biyu ne kawai, inda suna da matuƙar amfani kuma ina jin daɗin su. Suna biyan buƙata.

Yaya kake jin hayaniya? To hayani dai ba wani abu bane mai kyau ba wanda mutane zasuyi kuma bana jin daɗin hayaniya shiyasa duk inda hayanayi yake nikan guje shi.

Kana yin ciniki a kasuwa, ƙwarai kusa ai ciniki kuwa sosai nakeyi shi nasa gaba. In tayaka ai haka nake dan taya kaya yana da matuƙar amfani so.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ai yanzu an koma zamanin Opay da PamPay da Money Point sun fi mu'amalan biyan kuɗi da sauƙi. Kuma sun fi kadinga yawo da kuɗi.

Kana fi son bas ko taksi? Wato da boks, da bus da taksi dur a anya ne da muke sufuri a ƙasanmu ta Najeriya. Amma gaskiya taksi ya fi sauƙi a unguwannin da nake yanzu sabida su ne za ka fi samu kuma su ne za ka ga da araha.

Kana fison tufafi auduga ko siliki? A'a, tufafi auduga shine tufafi wanda kuma nafijin daɗin shi zakaga ko lokacin sanyi ko lokacin zafi yana dazam sawa akan siliki.

Wane irin mai keke-- wane irin mai kake amfani da shi? Wato mai na turawa, wanda me mai, me mai ko shi nake amfani da shi ba, ba, ban masan ame zan ce maku ba ne. Amma man da nake amfani da shi mai ne, wannan kasha fara ka ji.